Hello, assalamualaikum warahmatullah. Barkan ku da safiya. Ina samun horo a wajen aiki ta hanyoyi da dama. Muna zuwa training, muna zuwa workshop, muna zuwa ƙaruwa juna sani kamar seminar kenan da sauran su.

Assalamualaikum warahmatullah. Ina yin bacci ne kullum da daddare daga ƙarfe goma ya yi sama. Bacci yake ɗauka na, zuwa kuma lokacin sallar asubahi sai in farka. To, shi shine. Kullum kuma ina samun isheshen bacci, wadatacce saboda shi kullum samun isheshen bacci yana ƙara wa mutum lafiya da kwanciyar hankali. Zaka ji gajiya daka kwaso daga wajen aiki, ya fita. Ka samu ka kwanta in sha Allahu da safe, zaka tashi ka warke. Shi bacci yana da matuƙar amfani. Mu a Hausan mu muna cewa bacci ba kwana ba. A Hausan Sokoto ne da Kebbi shi ne kwana. To, shi ya sa Allah ya sa mu dace.

Assalamualaikum warahmatullah. Wannan tambaya mai matuƙar muhimmanci. Mu a gunmu wutan lantarki ba mu ɗauke ta ma a bakin komai ba, saboda mafi yawan akasari yanzu haka da muke wannan abun ba wuta. To wutan bawai an cika samun ta bane, to abun muriga mun saba ya zama ciki. Yanzu kawai in ba wutan lantarki, da akwai wutan lantarki duk dayane. Inda akwai wutan lantarki kawai abun da muke yi za ka kunna fanka ka sa caji. To in babu wutan lantarki kuma haka za ka zauna ka yi acika da ayyukanka, kai hakuri. Rayenmu mun muriga mun saba kaman mutanen ƙauyen da ba wuta za muce. Saboda wasun ma kwata-kwata basu da wutan, wannan kuma wutan sai cikin dare za'a kawo. Wani lokacin wutan na awa ɗaya ne ko awa biyu ma za a kawo da rana shinekenan baza ku ƙara samu ba. Yanzu ma TV nama na dai na dai na mai subscription saboda na.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bar kan ku da safiya. A gaskiya shi aiki mai inganci ai daban yake ko makaho ne in shafe aiki mai inganci zai tabbatar da wannan aikin yana da inganci. Saɓanin aiki mara inganci shi a koyaushe aiki mai inganci ya lalacanta daga yanayin yanda aka yi aikin ko kuma daga material ɗin da aka yi aikin da shi da dai saurinsu. A ko da yaushe yana da kyau. Shi ma'aikaci ya tsaya ya yi aiki mai inganci. Saɓanin wanda ba ma'aikaci ba, shi aiki mara inganci ba inda yake zuwa. Sannan kuma a matsayin ka na mai sana'a ko ma'aikaci, in aikinka na da inganci a ko da yaushe ba ka da damuwa. Sannan kuma in ba ka aiki mai inganci a gaskiya har ga Allah, za ka samu matsala. Saboda za ka kori kwastomomin ka. Like kamar mai aikin hannu ko kafinta. Ko da ma'aikacin gwamnati ne, wasu basu ba za su taba maka ka yi aiki mai kyau ba sai iya cuwa-cuwa suka iya. Wasu kuma har ga Allah za su tsaya tsakanin su da Allah su maka aiki mai inganci. Saboda su kare kwastomomin su da kowa da kowa. Allah yasa mu dace.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku da safiya. Eh, a gaskiya akwai abubuwa da dama da suke bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki. Abubuwan sun kama daga yanda shi, eh, manyan mu suke ƙarfafa mana gwiwa, da kuma ba mu shawara, da kuma sakar mana aikin mu yi da kan mu. To, wannan gaskiya ba ƙaramin taimakawa sosai yake yi ba, wajen ci gaban ayyuka. Shi a koyaushe ƙaramin ma'aikaci yana so ya ga babba yana ƙarfafa mai gwiwa, yana so ya ga ana ba shi dama, da dai sauransu, Allah samu dace. Sannan kuma a koyaushe kai ma a matsayin ƙaramin baya yana so ka koya wa ganin, eh, na ƙasa da ka yi aiki, shi ma a nan ne zai samu ƙwarin gwiwan da zai yi aiki yanda ya kamata. Ba sanin ace ka bar shi kara zu be, ba ka koya, ba ka nuna mai aiki kuma ba ka koya ma ayyuka.

Assalamualaikum warahmatullahi barakanhu da safe ya. Kokuma in ce barkan ku da hantsi ya. Al'amura ya mummurewa. To a gaskiya a maganan kayan ɗaki kowa na son kayan ɗaki. To, na fi son kayan ɗaki set ya zama unique. Ba na son me hayaniya da yawa. Just very simple gado, very unique and elegance gado da very simple kujeru. Ba na son royal. Na fi son kujeru masu sauƙin sha'ani haka. Wanda ba su da nauyi, wanda kuma masu tsayi. Sun fi daɗi sha'ani. Sannan kuma a ɓangaren TV, na fi son TV plasma babba, ga center table, ga kafet, ga wasu unique labulai da net da cotton nasu da karfe, sai POP da kuma kayan wuta mai haskawa. Kaman POP light da dai sauransu.